Ku gaya mana gameda wurin da aka haifa ku, to gaskiya zance an haife ni ne a garin Gusau, eh a cikin Tudun Wada. So anan aka haife ni, uh, ina aka haife ni gaskiya cikin garin Gusau, uh, Tudun Wada ko zan ce Ɗan Tanki ɗin.